Kana raba ayyuka ga wasu? Eh ina raba ayyuka ga wasu a lokacin da aiki yai min yawa don kada na saɓa alkawari da mutanen da suka ba ni aiki, nake ƙoƙari in je in babba ma wasu don in sami sauƙi a rayuwa na.